Me kake yi da ragowar abinci? Ina abubuwa dayawa da ragowar abinci. Kamanna ɗaya, in ragowar abinci yarage, ina iya amfani da shi na bushar, ko kuwa zan iyadai amfani da shi ko in bushar da shi ko na zuba ma dabbobi ko karnuka, ko wandayayi ina iya amfani da shi in ba ma karnuka, do minsu ci. Ina iya abubuwa dayawa da ragowar abinci wanda ya rage. Saboda haka zan iya cewa ina abubuwa dayawa da ragowar abinci wanda ya rage. Amma wanda na fi amfani da shi shine ina cika damawa. In ragowar abinci ya rage, ina iya amfani da shi in dama ko da suga ko da gyadar in sha. Ina buɗe wuri da ragowar abinci da ya rage. Al'amri kamanto ne, kamande abu kamar cin kafa ko miya. In ya cika wai, in na zubar da shi ne. In zubar da shi a bola, har in ya rage shine iya abun da zan yi da shi. Ar in ragowar abinci ya rikena. Tun ba wani abun da zan yi kara amfani tare amfani da masa. Shine kawai ina ganin.